Kana raba abincinku da mutane? Ya danganta, da yanayin mutanen wasu iri wani iri ne. Akwai 'yan'uwa, akwai abokai, akwai kuma bare. Idan bare ne ya kamata ka raba da su, saboda ba ka san ya wani yake ba, ko yana dauke da wani cutar haka ko wani abu.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Ya danganta, idan daga pole aka sauke ma ita za ka iya bada dubu biyar, dubu huɗu haka ko sama da haka. Idan kuma daga wani gidan maƙwabcin ka ka jawo, za ka iya bada dubu ɗaya, dubu ɗaya da ɗari biyar har zuwa ɗari biyar ma.

Kana yin aiki bayan lokaci, shi aiki abu ne wanda yake kamawa. Idan lokacin da kake aiki ya fita, misali kaman ka gama kenan, to wannan lokacin kana buƙatar hutu. Amma idan wani aikin ya kama dole sai ka yi shi, to sai ka yi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Da mangariba ta yi, za mu zauna majalisa muɗanyi fira. Idan anyi sallar isha'i muka je mukai sallah, amma zamu ɗanyi fira, kayi a zo a ci abinci. Karfe takwas zuwa tara kuma sai a tafi a kwanta. Ayi bacci.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, abu ne wanda ya zama kamar dole. Saboda idan aka baka, mara kyau ka amsa, kai zaka iya zuwa ka ba wanda yake amsa wajen siyayya. Kuma su kuɗi, abubuwa ne masu daraja, masu muhimmanci waɗanda ya kamata a duba a kula dasu.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Su kaya ana ƙidayasu kamar sau biyu ko sau uku a sati. Wasu ma har sau huɗu. Yanayin yadda kake sa su a jakinka, yanayin ayyukan da kake da su, sun ɓaci ko ba su ɓaci ba.

Kana yin waƙa cikin zuci. Ita waka abu ce wadda ake sha'awar ta bawai ko da wanne lokaci ba. Amma in kana zaune hakanan, wannan ana yi. Amma idan kana lokacin aiki kana busy haka, gaskiya waƙa a zuci ba za ta yiwu ba.

Nawa madubi ku ke da su a gida? Madubi akwai kaman kala huɗu haka ko uku. Na ɗaya akwai a bangon ɗaki, na biyu akwai a mashin fuskan mashin, na uku akwai wanda ake sa a cikin kayan shawa, na huɗu kuma akwai wanda.

Wacce hannu kake amfani da ita? Shi amfani da hannu, ya danganta ga yadda Allah ya tsaro halittaka. Wasu hagu, wasu dama, wasu kuma duka Allah ya basu bai. Wasu na amfani da kowane hannu, amma ni badame ne ina amfani da hannun dama. Hannun dama kawai nake amfani da shi wajen rubutu ko wajen cin abinci.

Yaya kuke gina dangantaka ta kasuwanci? Shi kasuwanci abu ne mai kyau kuma Anaso ka kulla alaƙa ta da mutane ta kirki. Ta yanda ko bayan ba ka za'a rikayima kek-kewan fata a ringa kek-kewan magana a kanka. To ita alaka ta kasuwanci abu ce wadda dole sai ka tsaya ka yi ta, ka tsantsan da ita, ka tsare mutuncin ka, ka tsare imaninka, ka iya zama da mutane, tayan da za ka yi farin jini a gun al'umma.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin farin ciki mara misaltuwa saboda shi dai albashi wani abu ne wanda ka san dole in an baka shi, an biya in an biya ka shi za ka biya wasu buƙatun naka na rayuwa. Za ka yi wasu abubuwan da ya kamace ka, ka faranta ma iyalinka, ka yi hidindumin ka kaima nakanka, ka gama wasu abubuwa haka. Ko in ka ci bashi ka biya, za ka mai iyalinka hidindimu, ɗawainiya haka da iyayenka. Za ka rage wani raɗaɗin da ke damunka na rashin kuɗi haka.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Karɓar kira ya danganta gaskiya. Wata rana za ka a she kira sau kamar goma, wata rana sau ashirin, wata rana ma sama da haka, saboda abokan cinikayya. Wannan zai kira ka yaji farashin abu ka za, wannan zai kira ka yaji ina abu kaza yake, wani kuma zai kira ka yaji saƙon da ya aiko maka, ya ishe ka ko bai ishe ka ba. Kuma kai zaka kira shi wani, zaka kira wani kamar wanda ka aika mada saƙo ko wani ɗan uwanka haka, wani abokin kasuwancinka. Wani ɗan uwanka kuma zai kira ka kuyi zumunci. Ya danganta, wataran za a iya kira sau goma, wataran sau ashirin.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, shi Bluetooth ya danganta ga yanayin abin da yasa za ka kunna shi. Idan buƙata haka ta kama ko za ka sa Bluetooth a kunnen ka, ka ga dole se ka kunna Bluetooth ɗin haka ka yi connect. Ko za ka kunna MP, za ka kunna MP haka za ka yi connecting da ita. Haka sai ka buɗe Bluetooth na ka, ko kuma idan za ka yi turi waya da waya, ba zan da ba. Dole za ka buɗe Bluetooth domin ka yi connection, ka yi abin da za ka yi. Amma dai ana yin wannan ba kullum ba.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Shi sauro abu ne na yanayi, yanayi. Wani lokacin kuma idan gida akwai kamar kwata haka ko ruwa, za ka ga shi ko da yaushe yana nan rani da damuna. Muna kare kanmu ne ta shiga net gidan sauro komin zafi za ka shiga cikin gidan sauro ka lulluɓa da shi don guje wa wannan cuta tashi idan ya cije ka. Muna shiga cikin net don mu kare lafiyar mu, mu guje ma shi. Za mu shiga cikin net mu, mu guje, mu guje ma cizon sauro ko kuma mu yi lulluɓa da bargo da kwanciya.

Kana, kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ya danganta kuma, in ya kama ana biya. Kuma in ka yi sayayya ta wajen abokan kasuwancinka, za ka tura kuɗi zuwa bankin wani kuma kai ma za a turo ma an yi sayayya, in hakan ta bukata. Shi biyan kuɗi ta waya ya danganta da, waye za ka biya. Wani yana so in, wani yana, yana bukata a tura mai ta waya ne kuma yana bukata a bashi hannu da hannu. To idan hannu da hannu ne dole sai dai ka ba da cash. Idan kuma waya ta waya ne, kuna nesa da juna sai dai ka tura mashi ka biya ta cikin waya.

Kana cin salati? Eh, shi salat, ana cin shi, kaman za a yanka, za a yayyanka shi a kwaɗanta da ƙuli haka. Ko kuma a yayyanka shi a sashi cikin abinci. Amma ba ko da yaushe ba. Shi abu ne ɗan lokaci, kaman mujinmu haka. Wasu hede a lambu, wasu kuma sai damina. Idan baku da lambu a kusa da ku, dole sai dai lokaci zuwa lokaci za ka riƙa samun shi. Tabbas, muna cin ganyen salat.

Wane irin kayan ɗaki kuka fi so? Kayan ɗaki kamar su sub, gado, katifa haka ko wanne da irin launin shi. Gado dai yin katako, gadon katako ana buƙata mai launin fari. Katifa kuma mai launin ja, kujeru kuma gasan nan dai duka kowanne ana buƙata yi kowanne da irin samfurin shi.

Wane yanayin ɗaki kuka fi so? Muna son yanayin ɗaki mai ciki da falo. Ciki da falo, can ciki shine zaka sa gadonka da sauran masu zuwa na sirri, falo kuma shine nan zaka ajiye kujeru da tibin bango yadda kokayi baƙi su zanna nan ba tare da sun gan ma sirri ba.

Wane irin fim kake son kalla? Ina son kallon fim na Hausa shine yarena wanda zan fi fahimta. Ina son America me subtitle wanda shi ma zan karanta in fahimci wani abu. Ina son kuma Indiya wanda zan kalli faɗace-faɗace dai da sauransu.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ita kalanda abu ce mai mahimmanci, za ka duba ta kamar yadda ake duba agogo. Saboda za ka san kwanakin wata, especially ace kana da wani agenda da za ka yi kwana kaza da watan kaza. Ita kalanda muna kallonta kullum.

Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya bana son ko ɗaya. Shi dai shayi abu ne wanda kake da ra'ayi. Idan kana da ra'ayin abu, kullum za ka iya amfani da shi idan kana da dama. Idan kuma ba ka da ra'ayi ko kana da dama abu, ba za ka yi shi ba. Kofi baya cikin tsari na ko ra'ayi na haka, shi ma shayin haka. Saboda shi shayi kamar abubuwan da ake haɗa shi da su kamar su citta, tabarnuwa da sauransu suna kawo matsala ga rayuwa, musamman wanda yake da ulcer. Shi yasa ba ɗaya danake bukata a cikin.

Kana sanya tabarau? A'a, bana sanya tabarau saboda shi sa tabarau abu ne na ra'ayi haka. Ko ka yi wanka, za ka sa hula ka sa rigar masu kyau sai ka sa shi. Ko kuma idan za ka yi tafiya kan abin hawa, za ka sa shi don kiyaye idonka daga ƙwari masu fadawa a ido.

Sau nawa kake wanke tufafi? Shi tufafi idan ka sa shi kaman sau bakwai a jikinka a rana bakwai za ka iya wanke shi sau uku wajen wanki. Idan kuma ka sa shi kaman sau huɗu za ka iya wanke shi sau biyu wajen wanki. Idan kuma sawa ɗaya ka yi ma shi za ka iya wanke sau ɗaya wajen wanke shi. Amma idan ya yi datti sosai za ka yi kusan huɗu kafin ya fita.

Sau nawa kake goga hakori? Shi hakori abu ne wanda sai ya yi datti ake goge shi. A rana za ka iya goge wa sau ɗaya. Wata rana ma rana za fita fito har ta faɗi ba ka goge shi ba. Saboda shi abu ne wanda ake son a tsaftace shi ko da yaushe a gan shi fes fes ba tare da datti a cikin shi ba. Amma dai mafi ƙaranci ace kullum za ka iya goge shi sau ɗaya. Sai kuma wajen alwala in ka je za ka wanke shi. Kowacce alwala za ka wanke shi. Ka ga kenan za ka wanke shi sau kusan biyar a rana. Idan kuma goge wa ne kaman brush, a rana za ka goge shi sau ɗaya.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Eh, ni dai wanda na fi so na auduga saboda ita na sani kuma ita nake nomawa kuma tun can da dada cikinta na taso. Ita na fara gani, ina nomanta, ina ganin ta kusa damu, ina rage ta da hannuna, ina taɓa ta kuma ina shuka ta ina nomanta. Ina son na auduga.

Sau nawa kake amfani da intanet? Intanet abu ne wana a kullum rana ta fito za mu yi amfani da shi, kuma sau da yawa aƙalla sau kusan ashirin a rana ko sama da haka. Saboda a duk lokacin da ka ga baka da wani abu, wajen ɗi za ka yi amfani da shi wajen duba abubuwan da suke tafiya a duniya. In kuma aiki wajen ya same ka, shi ne za ka ajiye wayan ka je ka yi shi. Amma muna yawan amfani da intanet a rana, aƙalli sau talatin, sau ashirin ko sama da haka.

Yaushe kake cin abincin rana? Abincin rana daidai cin shi lokacin ƙarfe biyu daidai na rana. Wani lokacin kuma idan ƙarfe biyu ta riske ka kana kan wani aiki, to za ka ƙyale abincin nan ka ci gaba da aikin ka har sai kusan uku. Idan kuma yunwa ta fara kama ka kana cikin wannan aikin, za ka ci abincin ne kafin ƙarfe biyun ma. Amma daidai lokacin cin shi dai ƙarfe biyu ne na rana, ba gotawa, ba ragewa. Idan kuma hakanan kake zanne ma wani lokacin, in yunwa ta taso ma ƙarfe sha ɗaya ma, sha biyu ko ƙarfe ɗaya za ka iya cin shi ba sai ka kai ƙarfe biyu ba.

Menene kake son canzawa a gurin aiki? Ina son canza kaman silin, kujerun aiki na kostomomi idan sun zo zama, zauna, yadda in sun zo su gagu tsabtsab kaman da tayils haka, guri ya zama kiliyali ba ƙura, ba dati, ba wani abu.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? A kowane lokaci, idan ba ni da aiki ina kallon wayana. Saboda ita waya wata abu ce wacce ta zamo kamar abokiyar rayuwa haka. Za ta ɗebi ma kewa, za ka sadar-- za ka isar da saƙonka na isa ko kusa, da inda kake tunanin zai ji da inda ma ba ka tunanin zai ji, ita waya duk zata isar da shi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin da yafi kome muhimmanci a kasuwanci shine kostoma. Duk yadda ka ke ganin shagonka ko masana'antarka kana da kayan sayarwa da yawa. In har baku da kyakyawar alaƙa da kostomomi masu zuwa su saya ko su tsara a hannunka, to tabbas wannan abu ya koma marar muhimmanci. Duk girman kasuwancinka, duk girman shagonka kuma ko kai waye a ƙasa, a duniyan nan ka kai in dai baka da kostomomi masu zuwa su saya a hannunka, su siyar, to baka da kasuwanci. Kasuwancinka ya zama marar muhimmanci. Saboda haka abin da yafi kome muhimmanci a kasuwanci shine kostomomi.